Eh, a zahirin gaskiya hannun da nake amfani da shi shine hannun dama. Ni badame ne. Zakaga wa ɗansu Allah ya halicce su da hannun dama suke amfani, waɗansu kuma zakaga da hannun hagu suke amfani. To amma ni, ina ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya halitta waɗanda suke amfani da hannun dama kuma ina ƙara gode mai abisa haka. Sakamakon haka, zakaga wa ɗansu suna amfani da hannun hagu. Kuma haka Allah ya halicce su. To sau da yawa zakaga kalan wa'anan a cikin gida ana yi musu faɗa saboda wa'ansu zakaga sun, wani zahaga bahagu ne amma zahaga yana cin abinci da hagu, yana zai san wa yana motsa da hagu in zai zuba wani abu da hagu. To sau da yawa zakaga ana yi ma kalan wa'anan faɗa. Sakamakon amfani da suke yi da hannun hagu wajen cin abinci ko wani abu wanda bai kamata a ce ana amfani da shi ba. Zakaga wa ɗansu na ko kuɗi zaka miƙo masu, zahaga sun sa hannun hagu sakamakon da hagu, hagu itace hannun da kuma fa hannun da yake kowane fa a cikin nasu, hannun da suke amfani da shi zakaga hannun hagu ne. To wani ya riga hannun komi da shi yake yi. Wani sai an mai magana, wani kuma ya riga ya saba. Wani sabo ne, wani kuma, wani kuma zahaga halitta ce. To sau da yawa kalan wa'anan zakaga ana yi musu faɗa cikin gida saboda su daina don ba abu bane mai kyau amfani da hannun hagu a matsayin hannu wanda zaka dinga amfani da shi wajen cin abinci ko wani abu ko kuɗi za a karɓa zakaga manyan mutane in dai ka sa hannun hagu. Za su ce ma ka sa na dama. Waɗansu zakaga tun suna yara zakaga ana yi musu wannan horon na su dunga hannun dama ko su dunga sa hannu biyu in za su, za su karɓi wani abu. Amma in ba a ci, in ba a fuskanci abin da wari ba zakaga ana yawan samun matsala. Kana amfani da hannun hagu, kana amfani da hannun hagu wurin ayyukanka zakaga babu wani albarka a ciki. Amma in kana sa na dama to akwai albarka a cikin shi. Zakaga sau da yawa waɗansu ko sun tashi suna amfani da hannun hagu to a gida ana horar da su ta yadda za su koma amfani da na dama. Dukda dai hannun daman shine hannun da suke amfani da shi. To amma tsawattarwar da ake masu tana da matuƙar amfani. Idan, idan ana tsawatar masu zahaga sun daina amfani da shi, sun dunga amfani da nomal. To sau da yawa waɗansu suna, suna jin faɗan kuma suna ɗauka kuma Alhamdulillah ba tare da wani samun matsala ba zahaga sun saba da hannun dama su saboda ai bai yiwuwa ce hannun dama a ce da shi zaka dunga wanke kashi ko kuma da shi zaka dunga ko a ce hannun hagu da shi zaka dunga cin abinci ko in za a karɓi kuɗi. To dole sai ana yi, ana yi ma yara faɗa na su gane banbancin, su gane banbancin abun kuma su gane me amfanin wannan faɗan da ake masu. To wannan shine. Ya kamata duk wani mutum wanda yake, da ƴaƴa ya zamana a ce yana kwatanta masu kalan wannan abun.

Eh, a zahirin gaskiya yana amfani, bana amfani da WiFi a gida. Ina amfani da data ta ne. Kuma ba a gida bana, ko a ina ne, ina amfani da data ta ne. Sai dai a lokacin baya, in muka je makaranta, to a wannan lokacin, ina amfani da WiFi na ina amfani da WiFin makaranta wurin downloading ɗin finafinai ko wani abu, makamancin haka. To a ko da yaushe in na je, zan kunna WiFi, in yi connecting. In na yi connectin, mu cigaba da downloadin ko wani abu makamancelin haka, ko TikTok ko wani abu wanda ya shafi yanar gizo. To amma sau da yawa ina sha'awar ko kuma ina, ina buƙatar in sa shi a gida saboda shi WiFi a wannan zamanin abu ne wanda mutane da yawa suke, suke buƙata, suke buƙatar shi. Saboda zaka ga, duk yawanci yanzu mutane kowanne yana da wayan Android kuma zaka ga ko da yaushe kowa yana a online. Domin ya dinga hawa intanet yana wasu abubuwa. Saboda yanzu waƴansu zaka ga ma har kuɗin, har neman kuɗi suke yi ta online. Akwai wan lda online work, yana matuƙar kawo masu kuɗi yadda ba ka tsammani. To sau da yawa zaka ga mutane waƴansu ko rashin data yana hana su hawa ko rashin kuɗi. To amma sau da yawa in ka, amma sau da yawa, sau da yawa zaja ga mutane rashin data ce take hana su a hawa online. To amma in Allah ya taimake ka ka samu WiFi, zaka iya sam masu. Sakamakon shi ma dai na wayar zaka iya san musu amma WiFi yafi mata, yafi sauƙi wurin kama. In dai zaka samu WiFi ka haɗa mai kyau, to zaka ji matuƙar daɗin shi. To a ko da yaushe ina sha'awar sa WiFi. Ina sha'awar sa WiFi sosai saboda shi WiFi yana da matukar amfani. Sau da yawa ma alin muka je makaranta in ba malam bai zo ba ko wani abu zaka ga, muna yawan amfani da WiFi. Muna yawan amfani da, muna yawan zuwa wurin inda WiFi yake. Mun maida shi ma kamar wani abokinmu. Ko da yaushe in kana neman mu muna a bayan labirari. Sau da yawa ma in muka zauna wurin in WiFin bai da ƙarfi sai mu tashi mu shiga can ciki. Saboda a can ciki ya fi ƙarfi. To shiyasa zaka ga in malam bai nan muna tafiya can wurin. Saboda a lokacin ma zaka ga ba ka raba da finafinai na kallo. Duk lokacin da ka duba wayata zaka ga akwai finafinai a ciki. To wannan dalilin ne yasa nake son zuwa wurin wifi, ko wani game ne zaka ɗauko ko wani assignment ne zaka yi to amma yanzu ana aiki ne a labirarin. Yanzu mutane duk, akwai waƴanda ma har yanzu basu san ma labirarin ba. Saboda tunda suka shigo shekara biyu ce ake yi kuma, shekara biyu ce ake yi kuma tunda suka, shekara biyu ce ake yi kuma tunda suka zo, yanzu sun kusa, sun cinye shekara ɗaya. Ana cikin gyaran labirarin, labirari. To ka ga lokacin da za a dawo shekara ta biyun nan ma ban tunanin za su iya abun. Saboda da an zo first semester aka yi, second semester ba tsawo gare ta ba. Zaka ga abubuwan sun zo sun, sun kwance. To sau da yawa zaka ga abun da ke hana mutane, sau da yawa abun da yake hana mutane hawa online kenan.